Kana miƙa jiki da safe? Eh, ina miƙa jiki don a wasu lokuta, wato ƙila a weekend haka ko kuma in ina bacci. Saboda haka ina miƙa jiki sosai domin in samu, in yi lafiya sosai. Saboda na san miƙa jiki yana da matuƙar muhimmanci. Eh, ina miƙa jiki.

Gaskiya kana fi son zama ko tsayuwa? Gaskiya na fi son zama, eh na fi son zama don ba na son tsayiwa sosai. Saboda me? Zan ma tsaya, ai zama yafi gaskiya. Gaskiya in zauna kawai ina danna waya kuma ina aiki shine yafi dacewa dani. Saboda haka na fi son.

Kana iya bada barkwanci, barkwanci, barkwanci to, wato ban dariya kenan ko? To gaskiya a da dai zan iya cewa ina iya badawa lokacin ina da ƙuruciya. Ina iya bada barkwanci domin har wasan kwaikwayo ina yi a coci a gaban mutane. Ina iya haddace wa da wasu abubuwa in zauna in yi barkwanci. Amma a yanzu saboda girma da wasu abubuwa da suke faru da ni na rayuwa wanda ya sa ni halayya ta ta chanza, ina tsammani bazan iya bada barkwanci ba amma idan na zauna na yi nazari, na kuma, eh, yi rehearsals ko kuma practice da kuma, um, shirye shirye, wato zan iya bada barkwanci.

Wane irin miya kake fi so? Ina son miya wato jam miya wato miyar stew kenan ko miyar tumaturi ko miyar dage-dage. Miyar daya da za a sa man ja a abun nan, ina son wannan irin miya. Idan kuma tuwo ne, ina son miyar ganye ko miyar gyada. Eh, na fi so in ci tuwo da miyar ganye da miyar gyada, taji kayan kayayyakin abun nan kamar, ehm, abin.

Kana zuwa wurare da wuri ko a daga, kuna zuwa wurare da wuri ko a da daga baya? To gaskiya ni ban gane wannan tambayar ba amma dai ka ce kana zuwa wurare da wuri ko daga baya. Ok gaskiya bana zuwa wurare da wuri. E bana so in je wuri da wuri saboda bana son idanun jama'a. Ni mutum ne wanda ina da kunya sosai saboda haka bana zuwa wurare da wuri a kan lokaci. Na fi so in je lokacin kowa ya zauna an yi komai da komai sai in samu nima in zaɓe in shiga in zauna kamar sauran mutane. Kuma in ana tashi na tashi ke nan nima sai dai in gaisa da ƴan abokaina kaɗan saboda ni ba mutum ne wanda bai son yawan taro amma nan gaba ina tunanin dole in gyara zamantakewa ta domin in riƙa zuwa wurare da wuri. Amma idan kuma akwai inda nake zuwa da wuri to sai dai gidan kallon ball domin ni gajere ne saboda in samu in zauna a gaba in kalli abun da ake.

Tambayarta ce kana karanta jarida, jarida wato newspaper kenan ko? To a gaskiya ni dai bana karanta jarida. E bana karanta jarida saboda yawancin ayyukana a waya nake yi. Kuma idan ma labarai nake so in gani ko in ji, sai dai ko in kalli TV ko kuma a waya wato a shafin Twitter kenan, inda na san na fi ganin labarai. E bana kallon jarida a gaskiya, sai dai a waya.

Kana bada shawara a aiki? Ni ina bada shawara a wurin aiki duk da dayan lokaci gana wani hoti hone baya bin shawarai. Amma ina bada shawara a wurin aiki gaskiya. Musamil ina lura cewa abun da mutum ke rera daidai ba ina iya gaya mai ya gyara kuransa saboda komai ya tafi daidai. Ina son bada shawara a wurin aiki.

Wayarka tana daidaita haske da kanta, eh waya ta tana daidai da, tana daidaita haske da kanta. Musamman in ina waje, in hasken rana ya yi yawa, za ta iya ƙara hasken kanta saboda nasa ta asaitin na auto update brightness kenan. Saboda haka in ina waje tana update.

Kana iya damba duba number QR, eh ina iya duba number QR wato QR code ba QR code kenan. Ina iya duba number QR code a waya haka kawai. Ai QR code za ka sa camerar wayar ka ne sai ka yi scanning ɗin QR code ɗin. Abin da akwai abin da ake kira scanning ɗin QR code sai ka yi scanning ɗin QR code ɗin sai ka ga duk wani abin da ya shafi QR code.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh, a gaskiya ina iya jefa dutse da nisa amma yana danganta da irin nauyin dutsen. Idan dutsen yana da nauyi sosai to bazan iya jefa shi ba. Amma idan dai madaidaci madaidaci ne, to zan iya jefa shi da nisa, me nisa sosai. Eh ina iya jefa dutse.

Wane irin kiɗa kake son ji? Eh, to ni dai kiɗa da na nake son ji a gaskiya ni, ehm, ina sha'awar hip hop sosai wato rap kenan. Ina son rap music, musamman irin old school ɗinnan, su 2pac, su Jay Z, su Biggie, su Nas, su Lauryn Hill da sauran su. Gaskiya ina son irin wannan kiɗan saboda ni ina matuƙar son rap. Da kuma ina son rap irin na Najeriya da kuma kiɗan Najeriya ko kuma dai bari in ce Afro beats. Ina son Afro beats kuma a cikin irin artists ɗin da nake son ji ina son Burna Boy, ina son Wizkid, ina son Tems. Ina kuma son, ehm, Olamide shima wato badoo kenan saboda irin waƙoƙin da suke yi. Amma me yasa nake son rap? Saboda rap wani abu ne wanda sai ka zauna ka yi nazari. Abu ne wanda kana amfani da ƙwaƙwalwa, kana nazari wajen irin abun da ya kama tun daga masu waƙar har kai wanda kake jin waƙar. Ba za ka, wato ba za ka iya jin rap sau ɗaya ba ka gane abun da ake nufi.

Kana fin son zama ko tsayuwa? To a duniyan nan waye yake son ya yi tsayuwa ya daɗe? Duddade tsayuwa tana da kyau dan zaka rage samun cuta. Amma gaskiya ne, na fi son zama gaskiya. Na ma fi son zaman kwanciya gaskiya kwanciya dai. Amma dai zaman nan yafi, eh zama yafi tsayuwa. Don in kana zaune hankalin ka ma yafi kwanciya, ka fi aiki cikin natsuwa.

Sau nawa kake amfani da intanet? Ta yi intanet kamar iska ce gareni gaskiya. Don inda ina da data a waya to gaskiya a ko da yaushe za ka gani online ina, ina amfani da waya, ina amfani da intanet kuma ina abubuwa daban daban a intanet. Abinda daya kama da duba shafin social media kuma social media abunda nafi amfani da shi shine Twitter. Wato inji labarai, inga abubuwa daban daban, inga inji opinion din mutane daban daban da abunda suke cewa. Kuma a lokuta lokuta ina shiga Facebook, eh ina shiga Facebook, sai TikTok in kalli videos ko barkwanci ko highlight na wasanni haka. Wani lokaci kuma ina amfani da intanet in yi using din AI. In tambayi AI wani abun da irin ya gushe mun ko na kasa gane abunda yake nufi. Don ka gani ne yanzu kowa yanzu amfani yake da AI. Saboda haka ina amfani da AI domin in san me yake wakana, in kuma umm in catch up da trend kenan. Ko zan ce in san me ake nufi da, da AI. To ina amfani da AI sosai gaskiya don in samu hanyoyi daban daban na samun kuɗi. Wuyan yanzu kuɗi akwai kuɗi a intanet sosai. Saboda haka ina amfani da intanet inga hanyoyi daban daban da zan iya sa hannuna dumu dumu. In yi amfani da intanet amma kuma bana taɓa ɓangaren yahoo. Amma duk wani abu halal da zanyi da zai kawo mun kuɗi aljihuna in samu in biya buƙatuna ina amfani da intanet in duba in yi shi kuma. Ina ma amfani da intanet domin yin transfer wato bank transfer kenan. So a rana zan iya ce always ina nan akan online sai dai in wani uzuri haka ya kamani ko girki ko aiki haka.

Sosai kam. Ina biyan, tambayar ta ce "kana biyan kuɗi ta waya?" Eh sosai ina biyan kuɗi ta waya. A yau mafi yawanci ma na fi yi hada-hadar kasuwanci ko sayan abubuwa ta waya. Don ina da wato bank app ko app na asusun banki na wanda da shi nake shiga in yi login, in yi transfer ko in anshi kuɗi ko in sayi kati ko in sayi data ko in yi subscribing na satellite wato GoTv kenan ko DSTV ko in yi, in yi saving kuɗin ko abubuwa dai iri-iri haka. Kuma bankin da nake amfani da shi, shi ne ina da Palmpay ina da kuma Opay. Ok ina ma da GTBank. So ina amfani da GTBank in yi transaction daban-daban. Eh ina kuma, eh ina amfani da abun nan Temu ko Jumia in sayi abu akan intanet kenan in kuma biya kuɗin in kuma za a kawo min kuma har ƙofar gida ta.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Haha sosai ma ina waƙa a zuciya sosai. Don gaskiya ina son waƙa sosai. Musamman da na ce ma ina son old school hip hop ɗin nan wato rap ke nan. So mafi lokuta in ina kan hanya ko ina aiki ina sa earpiece a kunne na, in sa waƙoƙin nan in riƙa yi a zuciya da yake tafiya ina yi ina yi a zuciya ina yi a zuciya ina yin tafiya tare da kiɗin. Amma wasu lokutan kuma har in yi a waje ina ihu. Ka san shi earpiece yana da wannan abun idan ka sa shi ka ƙora muryar shi sai ka abun nan. Amma na fi yi a zuciya gaskiya. Indai waƙa ta yi mun daɗi haka yi ta ina ji ina yin ta a zuciya.

Kana sauraron rediyo? Ka, ai ni mayen jin rediyo ne, in gaya ma ina matuƙar son sauraron rediyo. Saboda baba ta tana da rediyo, saboda haka muna kunna wa mu ji shirye-shirye daban-daban, a tasoshi daban-daban. Saboda haka ina sauraron rediyo. Amma sai dai in waya ta ba caji gaskiya. Sai in kunna rediyo, inji labarai ko irin labaran siyasa ko labaran tattalin arziƙi ko labarin wasanni ko irin wasan kwaikwayo da ake na rediyo ko kuma wani shiri dai da yake ƙayataswa, ina son sauraron rediyo.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? To gaskiya wannan tambaya ka san shi ba haushi yana da wata al'ada, wato cewa idan ka ƙetare mutum akwai, akwai sakamako wanda ya danganta da wani sashin Hausa da ka yi abun nan. Amma dai abun da na sani shi ba kyau ka ƙetare mutum in yana zama ko ana zama ka ƙetare mutane. Gama ya nuna reni kenan ko wani abu. Saboda haka ina ƙoƙarin in kiyaye saboda, um, haka iyayena suka koya mun haka kuma na, na, na tashi na gani. Amma kuma ni a kaina na zauna nayi nagarin nan ba wani abu bane idan ka ƙetare mutum amma tun da dai magabata sun ce ba'a yi to ni ma na tsallake na daina ƙetare mutane.

Kana kuka lokacin yanka albasa? A'a, ni gaskiya bana kuka lokacin yanka albasa. Wataƙila saboda na saba ne da yankan albasa amma ni gaskiya bana kuka lokacin yankan albasa. Eh, bana kuka domin yankan albasa. Baruwa na da wannnan?

Wane irin burodi ko biredi ka fi so? Gaskiya ni, masoyin biredi ne sosai. Wallahi ina son biredi. To ai, wane irin? Ni dai biredi ka na ji irin ya samu butter dinnan, yaji butter sosai. In ga irin, ba irin ƙonannan na fa in ji haske, kuma irin yana da zaƙi sosai. To shine ina son biredi. Amma in sunayen biredin da nake ci kake so. Akwai wani Alheri Bread, a dutsin ma ake wannan biredin. Ina son biredin nan sosai. Sannan ina nan gida ne wato Kaduna too. Akwai, akwai Tunis Bread. Ina son Tunis Bread sosai. Ina son, um, ina son Havilah, Havilah, biredin Havilah. Ina son Butterfielda. Ina son Jobad. Ina son akwai wani biredi wai shi favorite. Akwai na ce Butterfield ko. Ina son DD Bread. Amma ka san wanne ne kat biredin da na fi so? Wato shine, um, DD, um, ba DD Bread ba, a Gigi Bread. Irin ka san irin biredin nan zaka iya ci da komai. Da gari ne ko wake ko lemun kwalba ko, ko shayi ko menene. To, wato wallahi irin biredin nan nake so.

Yaya kake magance kuke-kuke? Dama ina jiran tambayar nan. Ta san shi ɗan adam duk ya kayi da shi, ba, ba kowane zai shuka a duniya ba, ba kowane kuma zai ƙi ka ba abun ban mamaki kenan. Saboda haka dole akwai kuke-kuke na yau da kullum. Amma ni ya nake maganin kuke, kuke, kuke-kuke, wato ina duɗe kunne na ne gaskiya. Kaga ni ai, wato ba kowane, ba kowane kukan ƙwaro bane nake bi. Sai kai in ka ji na, na kula kuke-kuke to ƙilla magabata ne ko irin abokai na kusa dani shine zan kula, kula, kula wannan kuke-kuken in yi nazari kuma in san me, me ya jawo haka. Amma duk wani kuke-kuke na san dole ko kai waye sai amma kuke-kuke. Amma yadda nake magancewa shine ina duɗe kunne na, kunne na, ina, ina, ina, ina kula sosai. In dau kuke-kuken da zai gina ni, da zai sa, um, um, amfana da in gyara rayuwa ta in kuma abun nan in yi gaba. Kuma dai in duɗe kunne na ko kuma kar in kula kuke-kuken nan. Dan dole sai anyi kuke-kuke. Kai koma yakayi sai anyi kuke-kuke.

Tambaya na cewa wane irin waya kake amfani da shi? Waya da nake amfani da ita, ita ce Samsung. Na amfani da Samsung Wato A04 kenan A04S ne nake amfani da shi.

Kana cin citta a abinci? To ya danganta da wane irin abinci aka dafa, dan cin citta abu ne mai zafi sosai. Kuma ni kuma bana cika son abinci ya zafi sosai amma ina, eh ina cin citta a abinci. Duk da dai ya danganta da wane irin abinci ne amma eh ina cin citta kaman a shinkafa haka.

A gaskiya bana shan-- kana shan magani kullum? A gaskiya ni dai bana shan magani kullum, saboda ka san shi magani abu ne wanda akan ƙa'ida ake shan shi, kuma sai likitoci sun baka magani. Daddare in ta kama zazzabi haka ko wani abu ina sha. Amma in dai lafiya ta kalau bana shan magani. In ka ga na sha magani to me bi rashin lafiya ce ko mura ko zazzabi ko wani abu haka. Amma a hakan nan kawai bana iya shan magani haka.

Wane irin tufafi ka fi so? To in dai, na fi son kayan da zan sa in, in wala ko in sakata ko kuma in samu dai inji kai na free dai. Ina son gwatu gajeren wando da t-shirt haka ko da armless ko da sleeveless ko da t-shirt dai. Ina son t-shirt sosai, shi irin da gajeren wando ko kuma da bagi wando haka babba ko kuma joggers. Sai in sa safa da ƴan slip-on haka ko dai crocs takalmi ko canvas. Amma wanan bai hana ni sa irin kaftan wato native ko senator ko irin corporate kaya ba. Amma dai na fi son casual wears t-shirt, jersey shorts, ehm takalmi, ehm da ire-iren su shi na fi so gaskiya.

Me kake yi da ragowar abinci? To yanzu ana mayar wannan tambayar kuwa, amma ka gani abin da nake yi da ragowar abinci idan na yi girki kuma na ci kuma irin abincin ya rage haka, sai in adana shi in samu wato in zuba shi ko a kula aka ko in rufe shi a tukunya yadda zan samu in yi amfani da shi gobe da safe, bayan na ɗinɗima shi ke nan. Akai kuma ba ka so wannan abubuwa, ɗumaman abinci ya fi daɗi. Eh, so ina ɗinɗuma shi in sa shi a wuta sai in ci. Ba na son zubar da abinci ba ma abin bane mai kyau. Saboda zubar da abinci ya nuna ba ka darajanta abun nan ke nan. Idan ka san ba za ka ci abinci ba, ka da ka ba da shi kawai Allah zai tanada ma wani. Amma me kake yi da ragowar abinci? Abu ne wanda zan iya cewa ina rage wa in adana shi sai in ɗinɗuma ko kuma in sa a firij. Eh, ina iya sa shi a firij ko in busar da shi. Idan akwai wuta ina iya sa a firij in miya ce irin stew haka ko wani abu sai in sa shi a firij sai in yi amfani da microwave ko kuma gas in kunna ɗinɗuma shi in ci kayana.

Eh so ina ɗinɗi mashi na sa shi a wuta sai in ci. Bana son zubar da abinci, ba ma abu bane mai kyau saboda zubar da abinci ya nuna ba ka darajanta abun nan. Idan kasan baza kaci abincin ba, kawai ka ba da shi kawai.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? To, a gaskiya kyautar da na fi son bayarwa ita ce, wato kyauta ta irin kuɗi. Saboda a tunanina kuɗi zai fi amfana ga duk wanda nake wa wannan kyauta. Saboda ban san meye buƙatar ka wannan lokacin ba, amma idan na sani zan iya tanada ma da abun. Idan kuma ban sani ba zan, zan ba ka shi ne kawai. Kuma ni in ina ba da kyauta ba na yi irin da sarai ko saniyar cewa za ka yi min nan gaba. Dukda dai eh, akwai wannan amma ina yi ne tsakanina da Allah saboda shi hanyoyin Allah daban yake da na mutane. To zan yi ne domin in samu, in samu sakamakon Allah amma ba na yi don wani abu wai, don abun nan. Shi Allah shi zai sakawa kowa. Gaskiya ina son ba da kuɗi, ina son ba da kaya. Kai duk wani abu da wanda ina da shi. Kuma na lura kana da bukata kuma zan yi ƙoƙarin inga ba ka shi. Kuma ni ba na son irin neman suna haka. Zan ba ka ne ko a ɓoye ko a cikin abun nan. In ka ga dama ka je ka yi ta shela na. Amma ni dai bazan yi dan neman suna ko wani abu.

Tambayar ta ce kana sanya belt kullum? To a gaskiya ni dai bana sanya belt a kowane lokaci, sai dai in wandon ya yi mun girma da yawa bana yana matu yuyuki na ni ko bana, bana ass down kullum saboda haka dole ne muyi belt in sa amma bana cika sa belt kullum saboda yawancin kaya na manyan kaya ne ko kuma irin gajerun wanduna aka wandar bazasu buƙaci belt ba. Saboda haka ni bana cika sa belt haka, saboda ruwa ina son sa belt amma bana sawa ne a kai a kai sai ta kama ni ke sa belt gaskiya.

Kana yin motsa jiki kullum? Toh, ya danganta da yanayin ayyukan da na yi a ranai. Amma gaskiya ana son motsa jiki saboda ina son ƙwallon, ina son wasan ƙwallon ƙafa sosai. Ko irin ka sanni ɗalibi ne, so irin in ba class haka ko irin na dawo da wuri kuma irin ba abin yi haka, zan iya ɗaukan takalmi kawai in je fili in buga kwallo. Saboda ka san motsa jiki yana da matuƙar muhimmanci a ga jikin ɗan adam. Saboda kana rage ƙitse, kana rage ƙiba idan irin kana motsa jiki haka. Kuma za ka ji ka, ehm, yana kawo farin ciki saboda kana, ehm, yana zumunci da abokai da mutane daban-daban. Yana kuma motsa jiki kamar game ne wanda zaka yi. Saboda irin ka manta, ya-yana irin ebe ma kewa, saboda kana tunani tare da mutane, kuma kana wasanni iri-iri. Ka san motsa ji-- ka san an ce motsa jiki, ba kawai jogging ake nufi ba. Ka ga kamar wasan ƙwallon ƙafa motsa jiki ne, irin wasanni kamar volleyball haka, ko ƙwallon zari zuga. Ka san zari zuga ai? To, shima irin, wasan motsa jiki ne. Ko, eh, hadda jogging ɗin ma, to ire-iren irin ka san irin duk abin da za ka ni ana wa, ehm, ana wa fahimtai, Mu in aka ce motsa jiki, duk abin da za ka yi, irin ka yi ka-ka yi zufa ko irin jikinka dai ya-yai abun nan, saboda irin ka manta yana irin ebe ma kewa saboda kana tunani tare da mutane. Wato jiki ya motsa kenan. Ka ga ko rawa motsa jiki ne, eh mana, rawa motsa jiki ne. Saboda ni ma, ehm, time to time irin ina motsa jiki haka. E, ina motsa jiki, ina rawa, saboda didda dai ban ma iya rawar ba, amma ina, ina sauraron irin Afurobeat haka, ko irin waƙannin zamanin nan da ake cewa amma piano, sai in motsa jiki.

Kana cire takalma a gida? Idan dai ni ina gida bana cika sa takalma sosai. Haka zan yi, haka zakaga ina, saka ƙafa ta anyhow saboda haka bana cika mu a jiki. Ni bana cika sa takalma a gida saboda gaskiya ba ruwa na da wani takalma.